Gaskiya idan ana girki a gidan mu za kaji ƙamshi ya bule ko ina. Ƙamshi mai daɗi wanda kawai tun ma baka ci abinci ba zakasan kawai wannan abincin fah yana da daɗi sabida ƙamshin yana gamsarwa kuma koyaushe ne. Duk lokacin da ka shigo kawai indai ana girki zaka ji ƙamshi kawai yana tashi to duk inda naji ƙamshi kawai nakan tuna da matatace.

A baya na kasance bani da aikin yi. Babu inda nake zuwa na samu kuɗi. Kullum ina zube, ƙara ina zaune ƙara zube. Babu wani aikin yi. Sai ga shi cikin ikon Allah wani abokina ya zo ya sama mun aiki. Na fara aiki har ya zamana ina iya riƙe iyalina. So wannan, wannan taimako da ya mun gaskiya ya ceto ni sosai. Ina masa godiya.

Aikin da nake yi kullum a cikin gida shine, idan ina gida nakan taya mata ta ayyukan da suka shafi kamar share gida, wanke wanke, taya ta girki da kuma zama muyi hira. To ina tattaya ta duk wasu abubuwan da nasan aah tana yin shi a cikin gida. To nakan taya ta na ga mun gama shi da wuri.

Eh to yadda muke bikin raɗin suna a yankin mu, yawanci ana yin shi ne misali in an haifi yaro da kwana bakwai. Su akan zo a taro sai ayi suna. So mutane sukan zo, mutanen da sukan zo maza da mata sukan zo dan su shaida. So abubuwan da yake faruwa kuma idan aka zo yin suna aka taru, so za'a raɗa wa yaro suna, sannan za'a yi masa aski, sannan sai a dafa abinci a raba wa mutane sannan sai ayi addu'o'i.

Lokacin da mutum ya zo yana so ya koyi, sana'a a wurina. So nakan koya masa daga farko ne tun daga kan ya zai fara ya zai tafiyar da harkar. Sannan ya ake samun riba, ya ake sarrafa riba. Sannan kuma mukan ɗauki tsawon aƙalla shekara ɗaya muna tare da mutum. Daga nan kuma lokacin ya fahimci abubuwa sai mu sai mu ba shi dama shi ma ya je buɗe nashi. So abun da ya fi wahala wan lokaci in kana koyar da mutum dole sai ka yi haƙuri kana kai zuciya nesa kasancewan kafin ya fahimta sai kun yi ta tufka da warwara.

Gaskiya duk lokacin da zan yanka albasa, zaka ga idanuwana suna hawaye sabida zafi da raɗaɗin da nake ji sabida wani abu da yake fitowa a cikin albasan a yayin da ake yankawa. Wannan abun idan ya taɓa ido za ka ji idan yana maka zafi. To a wannan sa'ilima ba zaka san ma hawaye na zuba ba sai dai ka ga hawaye na zuba kana kuka. Du baka sani ba.

Eh to gaskiya idan matashi zai koma birni, misali yana ƙauye yana so ya koma birni, so ya fara sanin ina ne zai zauna, ina ne zai je. Sannan ya guji shiga sabgojin da ba na shi ba, ya guji shiga, eh, rikicin da bai shafe shi ba, ya guji shiga maganganun da bai shafe shi ba. Sannan waɗanda ya kamata ya nema, ya nemi mutanen da ya san su, ya yadda da su. Sabida yau da gobe ya wuce wasa mutane sai a hankali.

Idan yaro ya kamu da rashin lafiya, abu na farko da muke yi, mukan ɗauke shi mu kai shi asibiti. Idan muka kaishi asibiti ko kuma mukan ƙira dakta yazo har gida sai yazo ya duba shi sannan kuma muna kwantar wa majinyacin hankalinsa. Muna gwada masa cewa yayi haƙuri zai samu lafiya. Ita jinya cuta ba mutuwa ba. Sauƙi yana nan tafe. Muna ɗan kwantar masa da hankali. A haka har lokacin da dakta zai zo. Idan dakta ya zo zai zo ya bashi magani, ya masa allurai sannan kuma ya kwanta, ya yi bacci daga nan har zuwa lokacin da zai samu lafiya.

Eto gaskiya ƙwallo a unguwa yana taka muhimmiyar rawa ta ɓangaren haɗin kan matasa. Za ka ga matasa sun haɗu suna bugawa a team ɗaya, babu faɗa, babu gaba sannan kuma suna samun ƙarfi da kuzari sannan kuma suna fitar da wasu cututtuka ta hanyar yin zufa sannan kuma ana ƙulla zumunci da abota a yi wasa da raha ta wannan hanyar buga ƙwallon.

Ni sunana a idi ana ƙira na da Idris. Sannan akwai kamar Maryam sai a ce mata Mairo. Sannan kuma akwai Zainab sai a ce mata Zee. Akwai kuma a Atika sai a ce mata Atik. Akwai sunaye mabambanta da ake kiransu da, da, da irin haka. Wanda na fi so gaskiya a ciki ina son Muhammad a ce Mamman. Gaskiya ina son Muhammad ko Mamman.

So kilishi dai ana yin shi da nama ne. Nama ne za a faffere shi sosai, a yayyaɗe shi sosai sai a yi kilishi da shi. Sannan kuma ana siyane a wurin mahauta. Sannan kuma koyaushe ana iya cin sa. Wasu suna iya cin shi da safe, wasu suna iya cin shi da rana, wasu suna iya cin shi da daddare.